Yaushe kake zuwa kasuwa? Gaskiya zuwa na kasuwa takan kama misali idan aka ce ina hutu ko kuma ba inda nake tafiya a wannan ranar to idan akwai wani bukata na a kasuwa zan iya zuwa kasuwa. Yaushe kake zuwa kasuwa? Gaskiya zuwa na kasuwa takan kama misali idan aka ce ina hutu ko kuma ba inda nake tafiya a wannan ranar to idan akwai wani bukata na a kasuwa zan iya zuwa kasuwa. Gaskiya dai na fi zuwa kasuwa lokacin da ace wata ya ƙare an biya albashi. To wannan lokacin nake zuwa kasuwa nayi dukan siyayyar da ake buƙata a gida. Kuma wani sa'in ina zuwa kasuwa a misalin ko Asabar ko Lahadi amma idan ya kasance irin ranaku Litinin, Talata zuwa har Juma'a ne gaskiya bana yawan zuwa kasuwa saboda ina da uziruka masu yawa. Wadannan uzirin ba lalai bane su bar ni har in samu in shiga kasuwa. Amma idan ya kasance ƙarshen wata ne to ina keɓe rana na musamman saboda shiga kasuwa.

Kana da dabbar gida? A'a, gaskiya ni bani da dabbar gida wanda zan ce dabba wanda nake riƙewa musamman ne. Da dai ina da kuliya kuma ina son ƙuliya amma tun da aka kashe mun ƙuliya na to gaskiya yanzu bani da wani dabbar gida. Kuma shi dabbar gida ana riƙe shine saboda dalili musamman ma a wurin namu. Idan dai ba wani dalili da zaka riƙe dabba to fa ba amfanin riƙe shi ni a gani na. Yanzu misali kaman ace kare duk inda aka ce a gida akwai kare to yawanci akwai wani dalili ko makasudi da ya sa aka kawo wannan kare. Musamman ma inda ake ganin barazanar tsoro to ana kawo kare saboda shima yana taimakawa wurin tsoron gidan ko kuma ace ma'aikata ne ko kuma wani guri haka na musamman wanda ake ganin wani zai iya ƙetare iyaka. To amma gaskiya ni da yake gaskiya ban saba ba kuma bana damuwa da wannan dab-riƙe dabbar gida. Gaskiya ni ba wani dabbar gida wanda za a ce ina riƙe shi.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Gaskiya ma ni tsintsiya ina amfani da iri dayawa kuma yawanci tsintsiyan da nake amfani da shi, tsintsiyan zamani ne. Da cewa yanzu zamani ya kawo abubuwa na cigaba sosai. Koda tsintsiyan da nake amfani da shi, tsintsiya ne na musamman. Akwai tsintsiyan kwakwa wanda yake mai ɗan tauri, wanda zai yi shara mai ƙarfi sosai. Akwai kuma tsintsiyan laushi wanda shi ake amfani da shi a wurin share abubuwa masu laushi kamar irin su kafet, irin su baranda da sauran su. Akwai kuma tsintsiyan zamani wanda kawai za ka riƙe shi a hannu kana turawa kuma yana ma shara. Shi gaskiya ya fi kowane daga ciki sauƙi. Koda yake yana da ɗan tsada a gurin siya a kasuwa to amma gaskiya shi ya fi sauƙi. Kuma ni gaskiya ba wai takamaiman tsintsiya wanda za a ce wannan shi nake amfani da shi ba, gaskiya duk tsintsiyan da zai biya mun buƙata shi ne nake amfani.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? A'a, ina zuwa wurare da wuri ba daga baya ba. Ai shi duk lokacin da mutum yake so ya ci nasaran zuwa guri, to ya tabbatar ya samu ya tafi da wuri. Shi ya sa ni duk inda zan tafi, ina tabbatar da cewa fa na tafi na wuri ne ba wai daga baya ba. Kuma duk inda zaka ga na tafi, to ina tabbatar da cewa nine na farko a wurin saboda hakan yana taimakawa. Musamman ma idan aka zo wurin aikina, ni gaskiya ina zuwa wurin aikina da wuri saboda dokan wurin aikina ne ma zuwa da wuri. Duk lokacin da aka ce mutum bai zo da wuri ba, musamman ma a ce kamar ni wanda nine kan gaba a wurin aikin to gaskiya wannan kana nuna wa mutane ba wani misali ne mai amfani ba. Amma idan ina zuwa da wuri, wannan yana nuna wa cewa ina ƙasada ni ba su isa su zo da lokacin da bai kamata ba saboda ni na gaba da su ma da taimakon Allah ina zuwa da wuri. Gaskiya ni mutum ne mai son zuwa wurare duk inda zan tafi da wuri.

Wani launi kake fi so? Gaskiya ne, na fi son launi fari saboda wasu dalilai masu yawa. Ni ko kaya ma yawanci nafi son kaya wanda yake fari ne. Duk da wasu mutane suna ganin cewa farin kaya yana da wuyan sha'ani ko kuma farin launi yana da wuyan sha'ani, ni gaskiya ko da yaushe ina amfani da farin launi ne musamman ma ace kayana na sawa ko kuma kayana na unguwanni. Kuma ko da an zo maganar launin fentin jikin ɗakina ko na gidana, gaskiya yawanci da farin launi nake yi. Kuma ko da yau ace in zaɓi wani kala wanda na fi so, ni gaskiya fari ne ke zaɓa. Duk da mutane suna makin zaɓuwa na fari to amma shi fari an yi shine launi wanda yake abun so. Kowa ya san farin launi launi ne mai martaba, launi ne na mutum wanda bashi da ƙazanta dan wanda yake da tsafta ne zai iya riƙe farin launi duba da wuyan sha'ani misali a wurin ɗaukan datti da sauran su.

Yaushe kake farkawa kullum? Gaskiya lokacin da nake farkawa daga bacci yana danganta ne. Misali idan aka ce ina yau yau zan fita aiki ko kuma zan tafi makaranta, to ina farkawa da wuri. Gaskiya bana bari ta in yi jinkiri, saboda ai duk wanda yake so ya tafi guri kuma ya cimma burin wurin, dole ya tafi da wuri. Sai sa idan zan fita aiki ko zan fita makaranta ina tabbatar da cewa na samu na fita da wuri kuma hakan yana taimakawa a wurin cewa na cimma burin abin da nake nema a wannan gurin. Ni mutum ne mai son tafiya wuri da wuri kuma ina farkawa da wuri. Amma idan aka ce Asabar da Lahadi ne torana yena ne na hutu, ba lalle ba ne in farka da wuri saboda ko da na farka babu abin da zan yi ko kuma babu wani abin da nasa a gabana. Sai dai misali idan akwai wa'ensu biki ko wani taron da aka neme ni zuwa, to ina ga zan iya farkawa da wuri saboda wannan bikin ko taron da aka neme ni.

Kiran bidiyo, kana yin kiran bidiyo? Gaskiya, ina yin ƙiran bidiyo musamman ma, idan aka ce a gurin aiki ake buƙata mu yi kira na bidiyo. Waƴansu lokaci, a wurin aiki za ka ga an ce yau muna da kira na bidiyo wanda, zamu kalla juna. Misali ma n an ɗauki sabon ma'aikata, wanda sababbi ne, wanda akwai abubuwan da ya kamata mu nuna musu, ko kuma ana so kowa ya kalla juna ya san juna, Tunda mu yanayin aikin mu, ba yanayin aiki bane wanda za ka je ofis ka yi, aiki ne wanda ake yi a yanar gizo, kuma ƙasa da ƙasa ne, Mutum, kai kana misali ace kana nahiyar Afirka mutum zai iya zama shi yana ƙasan Turawa ko kuma ƙasan Larabawa kuna aiki da shi tare. Dukaga, zai yi wuya ace kunje kun kalla ɗan kuwa ko juna zahiri da zahiri, amma ƙiran bidiyo yana taimakawa a gurin kallon juna, da sanin juna, ko da an sa an haɗu a wani guri za a iya gane juna.

Yaya kake shirya ayyukan? Gaskiya ayyuka ne ina shirya shi a bisa ka'ida kuma bisa lokaci da bisa yanda ya kamata. Yanzu ace musamman ma ayyukana wanda nake a wurin aiki to dukka ina tabbatar da cewa na samu na rubuta aiki saboda hakan yana taimakawa wurin sanin daga wannan aikin sai wannan kuma hakan yana samu in jajirce in ga cewa kowane aiki nayi shi a lokacin da ake bukata kuma in tabbatar da cewa anyi shi ga wayanda suke bukata. Duk lokacin da aka ce yau ina da aiki sama da biyar ko shida dole in nema takarda da alƙalami. Zo na rubuta daga wannan sai wannan kuma daga lokaci kaza ne ya kamata in yi abu kaza. Hakan yana taimakawa a wurin sanin ya kamata akan aikin kuma a wurin cewa in tabbatar da cewa na yi aikin ba tare da an samu wani mantuwa ko kuma wani abu mai kama da haka ba. To duk dai aiki wanda yake da muhimmanci gaskiya ina shirya shi amma idan aikin ba mai yawa bane gaskiya ko da ba a rubuta shi ba ina kyautata zaton da yardan Allah zan yi ba tare da na manta ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Gaskiya ina rubuta kuɗi duka wanda na kashe musamman ma a lokacin da ake min aiki, saboda in san nawa na kashe kuma in san mene ya kamata in siya kuma mene bai kamata in siya ba. A duk lokacin da na fara aiki dole tin kafin ma a fara aikin zan rubuta abun da zan kashe, saboda in san nawa ne a wurina wanda zan kamata in cire, abun da zan cire a cikin asusun banki. Bana so a zo a cikin aiki a ce mun in je in cire kuɗi a banki wanda hakan zai iya kawo mun wani shugulgula a gaba na wanda baya cikin lissafi. Sai sa duk abun da zan kashe a kuɗin aiki ina rubuta wa, kuma ina lissafa wa, kuma ina cirewa in ajiye a gida. Duk lokacin da aka fara aiki har a gama aiki ina kyautata zaton wannan kuɗin dana cire zai isa, saboda idan na cirewa ina ɗan ƙara kaman kashi biyar akan kuɗin saboda in ma akwai wani abun da ba a faɗa ba wannan hakan zai taimaka in siya ba tare da na sake zuwa banki ba.

Wane irin wasa kake yi a waje? To Gaskiya dai ni bana wasa a gida balankata a waje. Gaskiya Mu a wurin mu dai ne yara ne suke wasa. Kuma yaran ma, sai lokacin da babu makaranta, misali ranar Lahadi ko Asabar ko kuma lokacin da ana yanayin hutu a cikin kwanakin islamiya ko kuma na makarantu. To irin wasan da yara suke yi dai irin wasan a rufe ido, a nema juna, duk wanda ya samu wani shi zai samu ya kunce idon shi. Haka dai duk wanda bai samu ya kunce idon shi a ƙarshe ba, shine na ƙarshe. To amma gaskiya ni ba wani takamaiman wasa wanda za a ce shine wasa wanda nake yi ko kuma wanda na tashi a kan shi. Sai dai muna wasa irin na kacici-kacici a ce wannan kuma shi na bangaren karatu ne, ba wai irin wasa wanda yara suke yi a waje bane.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gaskiya in ka bar maganan gidanmu wa duka garinmu da waɗansu garuruka ƙasanmu ya sha bambam. To mu de ƙasan garinmu gaskiya ba irin ja sosai bane kamar yadda yake a irin wajajen Kano da soran su. Ƙasan garinmu dai ɗan baƙi ne dai ba shi da haske sosai kuma ba wai mai laushi ba ne tsaka tsakiya ne kuma ba wai ƙwara ƙwara ba ne. Gaskiya ko cikin gidan namuma shine duk da yake dai ba ko ina bane ƙasa akwai inda siminti ne wani wurin kuma tiles ne wani wurin kuma zai zama interlock. To amma inda ƙasa ne gaskiya ƙasan irin ƙasan da yake cikin garinmu shine yake cikin gidanmu. Ƙasa dai ɗan baƙi ba ja ba kuma yana da ɗan girma ba wai kuma girma can can ba yana da girma bai kai hatsi ba kuma dai bai kai yafi tsaki haka yake. Kuma gaskiya ba ja bane kamar yadda yake a soran wurare.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Duk lokacin da aka ce aiki ya ci wahana, ina yin shi yanda ya kamata. Kuma duk lokacin da zan fara yin aiki, ina duba abubuwa masu yawa kafin na yi. Duk da cewa kowane aiki ya gadda irin shi kuma da irin hanyar da yake so a bi shi kafin a cimma burin shi ko kuma a tabbatar an yi shi a cikin inganci. To, duk aikin da ya shigo hannuna ina tabbatar da cewa mene dokan aikin kuma me aikin yake bukata. Da zarar na san me dokan aikin kuma da me aikin yake bukata, wannan yana taimaka mun a wurin cewa na tabbatar aikin ya cimma burin shi. Hakan yake sa ake yabon aikina a ko da yaushe kuma a ko ina. Duk lokacin da ne aiki ya kaza, ya fi sabon banɗana sauran jama'a. Hakan ba wai wani abu bane na musamman, sai dai iyaka cewa ina tabbatar da cewa na bi ingancin aiki. Na tabbatar da doka kuma da hanyoyi wanda ake bukata a samu nasarar cimma burin wannan aiki. Kuma duk aikin da aka ce ka bi hanyar da ya kamata, to dole a karsh e ka ci burin wannan aiki.

Wane irin burodi kakefi so gaskiya? Idan aka ce burodi akwai burodi masu yawa. Diddace wa dani ba mutum bane mai cin burodi sosai amma kuma akwai burodi wanda nake dan son su saboda wa'insu da dalilai. waYannan burodin gaskiya na Farkode suna da laushi kuma duk lokacin da kaje siya zaka samu sabo ne ba wai tsofon burodi ba. Kuma ana samun su da bota, da ɗan madara, da siga kuma kayan sinadari wanda yake na zamani ba dai wa ake sawa ba. Dukkade abunda ake sawa a cikin burodin sinadari ne wanda baya wuce madara da siga da garin fulawa da kuma a flavor wanda zai sa burodin yayi kamshi. Sai kuma dai a ƙona burodin. To gaskiya ina son wannan burodin saboda yanayin shi kuma da laushin shi kuma da yanayin da yake a ba yawan sa abubuwan da ba wai sarrafawar halitta bane. Ba sa abubuwan da zasu illatar da lafiyar ɗan adam kuma burodin bashi da wani tsada baya wuce naira biyar ko naira goma tsananin shi.

Kujerun ka suna da daɗi? Gaskiya ni kujera na na musamman ne. Kujera na, ina bayar da kuɗaɗe ba kaɗan ba saboda amin su, saboda haka suna da daɗin zama. Kuma hakan ya sa ma ko wane baƙo idan ya zo zaka ga yana sauri ya je ya samu ya zauna a kan kujeru na. Na farko dai, abin da ya sa kujera na yake da daɗin zama ko yake da daɗin amfani, katifar da aka yi shi katifa ne mai laushi wanda babu a kasar nan. A ƙasar Larabawa ake samun shi kuma katifa ne mai daraja. Na biyu kuma launin shi da kuma irin yanda ake tsaftan shi. Nan ko da yaushe ina ga ana wanke shi so uku, so huɗu. Wata rana ma har so biyar ake wanke shi a kullum saboda ina da masu kula da shi na musamman wanda shi ne aikin su kuma da shi ake biyan su. Hakan ya sa kujerun ya zamanto suna da tsafta kuma suna da dadin zama. Kuma kowaye yana buƙatan kuma yana son amfani da su.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh gaskiya idan haka ce shirye-shirye ne musamman ma na kwanfuta. Duba da yadda yanayi kuma da yadda zamani ta kawo ko'ina ana amfani da kwamfuta kuma amfani da kwamfuta abu ne mai matuƙa mai amfani. Saboda yanzu yawanci kowane ma'aikata tana amfani da kwamfutanta saboda wayansu maradanta wanda idan babu kwamfutan ba zai yiwu ba. Misali yanzu irin ace, ah gurin karɓan baƙi na ko wani ma'aikata da a takarda ake rubuta ko wane sunan sabon baƙi to amma ranzu da zuwan kwamfuta za haga ga kowane suna ana rubuta shi ne a cikin kwamfuta kuma ko suna yawan shi ko ya kai ƙasa yawa za a rubuta shi a cikin kwamfuta kuma a ajiye shi. Wanda idan da akasin haka za ka ga idan ka shiga ma'aikata takaddu da yawa sunan ma'aikata da sunan maziyartan gurin. Wanda yanzu kwamfuta ne ake amfani da shi a gurin irin wannan ayyukan kuma ba shi da wahalan adanawa kawai kwamfuta ɗaya ne iyaka in akwai lantarki ayi amfani da shi ko kuma wani abu mai kama da shi haka.

Ana samun horo a wurin aiki. Eh gaskiya, duba da yanayin yadda zamani take canzawa, gaskiya ina samun horo a wurin aiki musamman ma ga abubuwan da ya shafi sababbon abubuwa wanda na zo na zamani. Yanzu idan ka duba irin basira da fasaha da mutane suke da shi shekaru ashirin baya, wanda za a ce shine na kan gaba a gurin aiki. To fa idan wancan basiran nashi da fasaha nashi ne na wancan lokacin ba ilimin zamani ba ka ga dole akwai buƙatan a mishi sabon horo musamman ma yanda ayyuka yanzu na zamani yake kan yanar gizo. To duk wanda za a ce bai horasu a kan aiki musamman na yanar gizo ba zaka ga yana samun neman mutane a cikin aikin shi wanda suke da ilimin haka. Sai sa ake buƙatan duk wani ma'aikaci ya tabbatar da cewa ya iya amfani da yanar gizo kuma hakan yana taimakawa a gurin ingancin aiki kuma a gurin tabbatar da cewa ya ƙware a kan aikin shi.

Kana biyan kuɗi ta waya, eh gaskiya ina amfani da wayana in biya kuɗaɗe, iri daban daban. Misali, ma yawanci abubuwan da nake siya a kan yanar gizo duka ina amfani da wayana ne in biya. Saboda yawanci yanzu kimiyya da fasaha ya kawo duk wani abun da kake son siya zaka siyeshi ta yanar gizo kuma ka biya kuɗinka ta waya. Kuma an tashi kawo ma, a kawo mata ta hanya mafi sauƙi ba tare da ka je ka wahalatta da kanka ko ka je kasuwa ka siya ba. Yanzu misali ma kana ƙasan ka zaka iya siyan abu a ƙasan Larabawa ta waya kuma ka biya kuɗinka ta waya kuma in antashi a kawo ma kuma a neme ka ta waya kaje ka karɓa. Hakan ya sa yawanci ina amfani da waya na in yi irin wa'yanan siya da siyarwa. Musamman ma idan ina buƙatan abubuwan da babu a ƙasa na, ina siya a ƙasashen Turai ko na Larabawa toh ina biyan kuɗi ne ta hanya waya. Wanda kaje ka bayar da kuɗi zahiri ba abubane mai yiwa sai dai ta hanya waya.

Kana fin so kayan zaƙi ko gishiri? Eh, a lamarin kayan zaƙi ko gishiri gaskiya ni bazan shiga wanda nake so ba. Saboda ni mutum ne bawain mai faɗan yi ba kuma bani da ra'ayin zaɓe zaɓe in ce sai abu kaza ko sai abu kaza. Diddai abinda na samu ina iya amfani da shi. Amma gaskiya bana son kaya wanda suke da zaƙi sosai ko kuma ace wanda yake da gishiri me yawa. Ko gishiri ko zaƙi in dai tana tsaka tsakiya to baya damina. Amma misali ace anyi abinci gishiri ya yi wa, ina iya bari ma inje in nema wani. Kuma haka idan suga ace yayi wa a kunu ko a shayi, gwara ma ace suga ne yayi yawa to zan iya ƙara ruwa ko kuma in kunu ne shi ma idan ƙara ruwa in samu, in samu daidain shi. Amma idan abinci ne kaga bayan da za a ace gishirin tun da ba wanke shi za'a yi ba sai dai ka bari ko kuma in za ka ci shi haka sai ka ci abincin haka.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Gaskiya ni ban cika zuwa kasuwa ba kuma mu tsarin gidanmu kowa da abin da yake yi kuma kowa da aikinsa. Saboda mu a gidanmu gaskiya almajirai ne suke zuwa kasuwa ba mu na gidan ba. Saboda kowa yana da uzirin da yake da shi, wani ma zai fita aiki, wani zai fita makaranta, wani kuma yana zaune a gida amma ba wai sa aikinsa ba tafiya kasuwa bane musamman ma irin iyayenmu su a gida suke. Mu kuma yara gaskiya muna fita aiki kuma muna zuwa makaranta. To muna da ma'aikatan da suke zuwa mana kasuwa amma akwai lokacin da muke samun shiga kasuwa. Misali idan muna so mu sayi kayan sawa, tufafi ko takalmi ko wani abu haka na amfani wanda mu zamuyi amfani. Ka ga mutum ba zai iya zuwa ya ɗauki dai dai rigar danka ace ko size naka ba sai dai kai da kanka musamman ma irin su takalmi ko kuma kayan sawa. Ra'ayinka ya sha bambam da ra'ayin wani. Ka ga dole shi ma wannan mutum zai je ya duba da kanshi ya ɗauka. Amma in ba haka ba irin zuwa kasuwa wanda siyan kayan abinci ko soron su gaskiya akwai masu yin hakan wanda ana biyan su kuma hakan kuma aiki suke.

Yaya kake bayar da ra'ayi aiki? Duba da yanayin wurin aikin mu gaskiya, ina ƙoƙari in ga cewa na tofa ni ma gwargwadon bakina, musamman ma irin ayyuka sababbi wanda ya yi zaman na ci gaba ne a gurin aiki. Duk lokacin da haka ce an kawo ni abu na shawara, farko ana zuwa wurina ne a tambaya, a ji ra'ayina saboda ai shi shawara abu ne mai amfani kuma wanda ke shawara zamanin shi baya rugujewa. Wa'yawsawa suka ce me neman shawara za a ji sirrin shi amma ba zai faɗi ba. To saboda haka duk lokacin da aka nemi ra'ayina ina tabbatar da cewa na bayar da ra'ayi wanda idan nine misali ya, zan yi yanzu zan ɗauka cewa wannan abun ma kai na ne to zan ɗauka to tunda kai na ne ya wannan abun daidai ne ko ba daidai ba, haka zan yi amfani in bayar da ra'ayi. Kuma ina bayar da ra'ayi ne tsakanina da Allah bana sassan zuciya ko kuma wani kyashi a ciki saboda abu ne na al'umma kuma na talakawa kuma na jama'a gabaɗaya kuma in ka bayar da shawara wataƙila za yi amfani fiye da yadda kake tsammani.

Kana tauna wa goro, gaskiya ni bana amfani da goro. Mu a bangaren mu ma kowa ya san goro abu ne na tsofaffi, na mutane masu shekaru fiye da hamsin ko kuma ince hamsin zuwa sama. To, haka ce wai a cikin ɗari akwai ɗaya wanda zai fita daban. Ko da yake akwai yara waɗanda suke amfani da goro a wurin mu, amma ni gaskiya bana amfani da goro. Saboda shi ai goro ko ka dubi ma fannin misali a ce fannin lafiya, irin su ulcer da sauran su ai basa tafiya daya da goro. Kuma ai yawanci kuma goro abu ne wanda zaka ga an ɗauka yawanci ba ka ga mutum wanda yayi karatu a ce ɗalibin makaranta ɗan zamani yana amfani da goro ba. Yawanci sai dai ka kalla 'yan ƙauye ko kuma da sauran su saboda ba abinci bane wanda aka sani da shi a birni ko kuma in ce a cikin mutane waɗanda suke kansu a waye. Yawanci zaka ga mutane 'yan gargajiya, gargajiya na gida su suke amfani da goro. Kuma hakan ya ɗauki asalin ne daga iyaye kuma suma ka san duk abun da aka ce gargajiya ne to yana barin kan iyaye kuma ka ga har yara sun ɗauka indai ba wai sun yi karatu ko kuma sun gane illar abun takaran kansu ba.

Ana kunna sanarwar apps? Eh, takan kama ni. Misali yanzu apps a wayana zaka ga sun kai talatin ko hamsin. Yanzu ace kowani sanarwar app na kunna ka ga zai zamanto kenan kowani bayan daƙiƙa ko kuma sa'a zaka ga sanarwar suna shiga. Amma ina zaɓan wani app ne ya fi wani daraja ko kuma nake amfani da shi. Yanzu misali app na na karatun Kur'ani ko na kiran sallah, sanarwarsu yana kunne ko da yaushe. Duk lokacin da sabon saƙo ya zo za ka ga ya zo saman wayana. Sai kuma na biyu app na wanda nake amfani da shi wurin cire kuɗi. Duk lokacin da aka ce kuɗi ya shigo asusu na za ka ga a take ya nuna. Sai kuma apps na app ɗin da suke nuna yanayin ace sanyi ko zafi shi ma yana nuna mun. Sai kuma apps na na WhatsApp saboda shine wurin saƙonni na. Duba da yanayin yadda ayyukana suke, ina da mutum ne mai uzuri sosai saboda haka ina bari saboda kar a tura mun wani saƙo ban samu na mayar da shi tsokacin baki na ba. Sai sa na ke buɗe apps ɗinan sanarwarsu amma waƴansu apps su gaskiya saboda buɗe sanarwarnasu zai iya zama damuwa bana buɗewa.

Kana iya ɗaure kwalli? Eh, ɗaure kwalli ai ba wani abu bane mai wuya. Kwalli iri-iri ne yanzu. Misali idan aka ce farin kwalli to kwalli ne. Bani gama magana kan kwalli gaba ɗaya. In aka ce kwalli, kwalli yana buƙatar kariya daga yin su ƙura da ƙasa da sauransu saboda ai abu ne wanda ake sawa a ido. Idan mutum bai ɗaure ba ko kuma bai kai shi guri wanda babu iska ko ƙura ba, ka ga za a iya sa kwalli a ce kuma ba kwalli aka sa ba, an sa kwalli ne mai ƙasa. Sai yasa duk lokacin da aka kawo kwalli, zan tabbatar na ɗaure shi kuma na ajiye shi a guri mai nisa kuma bana barin kwalli a buɗe saboda barin shi a buɗe ko da ba a ɗiba ƙasa an sa ba, iska ma zai iya kawo ƙasa kuma duk ƙanƙantan ƙasa idan ya shiga ido dole a ji shi. Saboda haka koyaushe ina ɗaure kwalli kuma ina iya ɗaure kwalli kuma duk girman leda ko ƙanƙantanshi ina iya ɗaurewa saboda ai ba wani abu bane mai wahala. Kuma ko da kwallin kasuwa ne, murfi ma ina iya ɗaurewa.

Yaushe kake yin wanka? Eh, gaskiya wanka shine a cewar babban bangare na tsafta ne. Kuma ni gaskiya ina wanka a rana ko sau biyu ko sau uku, yadda ta kama da kuma yanayi. Saboda a za ka ga yanayi ne yake sa a yi wanka. Yanzu misali lokacin zafi, za ka ga da safe mutum dole yai wanka kafin ya fita aiki ko makaranta. Kuma idan ya zuwa aiki ma za ka ga da rana kenan bayan ka gaji dole ka samu ka yi wanka. Kuma saboda yanayin zafi da dare ma saboda kaɗan samun iska za ka iya yin wanka kafin ka kwanta. Ka ga mutum zai iya yin wanka kusan sau uku a zafi. Amma idan lokacin sanyi ne gaskiya wanka baya wuce sau ɗaya. Wannan sau ɗayan ma watarana idan za ka fita sai ka nemi ruwan zafi ka ɗaura. Kuma idan ka yi wanka sau ɗaya da safe ya wadatar saboda ba lokacin gumi ba ne kuma ba wani zafi ake yi ba, ba wani gumi da zai ɓata ma kaya ko kuma ya ɓata ma fata. Saboda haka sau ɗaya ma ya wadatar. Balma yawan wanka a cikin sanyi ba abu bane wanda ake nema saboda jiki. Sanyinda yake kan iska ma ya ishe shi kuma shi ruwa sanyi inda yake sawa a jiki. Yafi sanyi inda iska yake iya sawa saboda yanayin yadda ruwa yake iya shiga jikin fatan ɗan adam ya sha bambam da iska. Iska zai iya daɗewa bai samu ya shiga jikinka ba amma ruwa shi nan take yake samun ya shiga.

Yaushe kake fara aiki kullum? Gaskiya ina fara aiki ne lokacin da na samu na gama na fita a gida. Lokacin da aka ji na tafi wurin aiki, na tafi ofis to gaskiya a lokacin nake fara aiki. Don ai aiki ne kai ne ofis to idan na tafi gaskiya ba wani abun da nake yi sai da in fara aikin. Kuma yawanci ina barin gida ne da sassafe, duk da ma aikina yana yanayi ne, yana kan iya canjuwa, wata rana safe, wata rana rana, wata rana ma har yamma kuma duk lokaci yanda ta kama haka nake yin aikin. Yanzu misali idan aka ce ina da aiki zan fara a ƙarfe takwas to zan tabbatar kafin ƙarfe bakwai ina gurin aiki. Duk da cewa aikina ƙarfe takwas zai fara amma ni ko ƙarfe bakwai in har na iso gurin aiki zan fara aikina. Kuma hakan baya nuna cewa zan bar aikina ba a lokacin shi ba. Ko da na fara a bakwai in an ce zan ƙarasa ƙarfe ɗaya ne sai na jira ƙarfe ɗaya kuma na ƙarasa kafin na bar aikina.

So nawa kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya idan na tafi aiki ni bana son abun da zai dakatar da ni ko kuma ya ɗauki hankalina. Na fi so aikina ina yin shi ne a cikin kwanciyan hankali da kamala da natsuwa. Saboda haka ne nake sa wayana a silent kuma bana kai hankalina kan wayana. Duka hankalina na yi na kan aikina, in tabbatar da cewa na yi abin da ya kawo ni. To misali idan aka ce mun ina da wani wanda zai nemi ni ko zai kira ni ko wani wanda zan mishi wani abu na musamman to ina tabbatar da cewa na cire wayana a silent. To irin wannan lokaci duk wani saƙon da zai zo ina dubawa bana bari saboda wataƙila na musamman ne ko kuma na ujila ne wanda ake so in yi shi a kan lokaci. Wani lokacin kuma za ka ga ina ba wa mataimaki na ya daina duba mun saƙonni wanda idan ya kasance saƙon dole ne zai zo ya sanar da ni. Idan kuma saƙo ne wanda ko shi zai iya mun to ba sai ya gaya mun ba saboda na ba shi umarni. Hakan sai ka ga ya yi kuma ya biya buƙatan ba tare da ya zo ya tsere ni a cikin aikina ba. Saboda haka ni saƙo ina isar da shi ne yanda ake buƙata ba wai so nawa ko kuma iyakan shi ba.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya idan kana son tufafi na martaba da kuma kyau ka nema tufafin auduga. Saboda shi tufafin siliki gaskiya yawancin su ba masu kyau ba ne. Yanzu tufafin auduga za ka ga akwai wanda ma yadi ɗaya, dubu biyar wani, dubu bakwai wani dubu takwas ma kuma shine yadin mutunci saboda duk wanda ya ga ka sa yadin auduga ya san ka sa kaya mai kyau kuma kayan mutunci. Kuma duba da yanayi ma misali yanzu idan ka sa yadin siliki za ka ga lokacin zafi za ka ga ba ta hanyar da iska zai shiga kuma lokacin sanyi za ka ga ya manu ajujin ka sanyi. Babu yanayi wanda za a ce tufafin siliki ya fi amma idan tufafin auduga ne ko a zafi ne za ka ga akwai buli-bulin da za ka sha samu iska kuma ko da sanyi ne kuma zai kare ka daga sanyin tun da auduga aka yi shi. Kuma shi gaskiya yadin auduga yana da sauƙin wanki kuma yana da daɗin guga kuma duk ƙarfin wuta in dai ba ya yi nisa ba ba iya ƙona shi amma yadin siliki idan guga ya yi zafi ko da zafin ba wai wani zafi na azu a gani ba ne za ka ga ya iya ƙona kaya kuma hakan yana iya kawo asarar kayan tun da ya riga ya ƙone.

Yaya unguwarku take? Gaskiya unguwarmu unguwa ne mai tsafta kuma unguwa ne mai haɗin kai. Kuma duk unguwar da aka ce unguwa tana da tsafta kuma tana da haɗin kai, za ka ga yara sun tashi a cikin limana. Mu unguwarmu gaskiya unguwa ne wanda ba shi da hayaniya saboda ba unguwa ba ne mai yara da yawa. Daddama dai akwai yaranta amma gaskiya bai kai na cikin gari ba ko sauran unguwanni. Unguwarmu kuma akwai kwalta, akwai kwalbar ruwa kuma akwai haske na kan kwalta. Kuma unguwa ne wanda komai akwai wai aka ce komai kake nema akwai. Duk abin da za ka je ka nema a kasuwa toh akwai a unguwarmu. Balma wani abu ma a cikin unguwa farashin shi kamar ma ɗaya yake da zuwa kasuwa. Kuma unguwarmu gaskiya ba zan ce yana wajen gari ba kuma ba zan ce yana cikin gari ba saboda 'yan cikin gari ma suna zuwa unguwarmu saboda unguwarmu yanzu ya kusa zama birni ko kuma in ce yara da dama ya zama birni. Kuma dai gaskiya duk wani abu wanda za ka ce unguwa mai kyau tana da shi toh ba za ka zo ka rasa a unguwarmu ba ko da ba ka samu duka ba gaskiya za ka samu iya gwar gwado.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, gaskiya lantarki abu ne mai muhimmanci wanda dai duk inda aka ce nan birni ne idan ba lantarki to wai aka ce ƙauye ne a birni. To lantarki a gaskiya kuɗin da muke biya a unguwarmu akwai haɗin kai kuma an samu rahusa a gurin gwamnati. Gaskiya kuɗin lantarki baya wuce naira hamsin ko naira ɗari saboda an samu sauƙi sosai. Kuma kowanne gida in ya biya naira ɗari ko ɗari biyu ma ba dalle ba ne a yi magana saboda gwamnati ta kawo rahusa sosai. Kuma kuɗin lantarki ma kaman kyauta yake. Dan gurin ibada ma ba'a ma biyan kuɗin lantarki saboda sanin ya kamatan gwamnati kuma kowane gida ma baya wuce naira hamsin ko ɗari. Gaskiya hakan mutane suna jin daɗin shi. To amma wannan waƴansu ma suna tunanin kaman maganan ba gaskiya ba ne biyan naira ɗari ko hamsin a wata kuɗin lantarki. Duk da dai hakan ne muke fata ko yaushe.

Kana son karanta littattafai? Gaskiya, ina son karanta littattafai amma ba kowanne ba. Saboda ai wani littafin za ka ga ba wai abu bane mai amfani karanta shi. Amma duk wani littafi wanda an tabbatar da ingancin shi kuma ko mana addini ne kuma ko na boko, na Inde musamman ma addini ya tabbatar da littafi ne ingance ce to ina kokarin gargadon ƙarfi na inga cewa na karanta wannan littafin kuma ban da karanta wa ma in tabbatar da cewa na fahimci abin da yake ƙunsar kuma na yi aiki da shi iya gwagwado. Idan aka zo bangaren littafi kuma na bature to duk wani wanda yake kan hanyar karatu na misali karatun likitanci to ina karanta shi saboda inga cewa na samu sabon ilimi akwai da yaushe. Amma misali ace littafi wanda ashe na masu sarrafa abu ne ko na maƙera ne ka ga ba abu bane wanda ya shafe ni kuma ina karanta ma sai dai kawai na karanta shi ne saboda ina so amma ba wai wani abu bane wanda yake ɓangarena. Sai sa ba kowane littafi nake karantawa ba sai dai idan ya kasance wanda ya ƙunshe ni ko kuma ni ina buƙatar karanta shi.